Eh gaskiya yawanci ni bana kwana a ciki. Yawanci ni ina kwana ne a falo wajen da akwai irin kujera ɗinnan wanda ake zama a kai. Shine wanda ni na fi zaɓa in kwanta a ciki. Ciki ɗin mafi yawanci masu mata ne suke kwanciya a ciki, ni kuma bani da mata.

Eh ina mike jiki sosai ma da safe. Wannan kamar abu ne wanda na ɗauke shi na yau da kullum. Yawanci da safe idan na tashi musamman a lokacin bayan sallar asuba sai nga zan zo in nga na mike jikina. Wannan abu ne wanda ina yin shi yau da kullum kuma ina yi.

Ah, manufar ah, tallace-tallace wannan ni wannan ba hurɗa na ba ne. Amma dai ina yawan gani mafiyawanci a kafofin sada zumunta kaman su Facebook, su Instagram ina gani mutane suna ta tallace-tallace abubuwan su. Kuma dai akwai alamar mutane eh suna iya cimma ah, ah, manufar su na tallace-tallacen su.

Eh ina iya duba lambar QR, eh musamman idan lokacin da na tashi zan iya, a misali zan iya kaman tura wani abu haka so ana iya samun shi zan iya ganin lambar wannan QR ɗin.

Tabbas, dafa abinci yana ɗaya daga cikin, aah, abubuwa wanda nake so. Aah, yana ɗaya daga cikin abubuwan da wanda Turawa suke ce masa hobbies nawa. Domin a yanzu haka ni yadda nake, ni ba mata nake da shi ba. Kuma na son in ga na dafa abinci na da kaina. Domin ni ba na zuwa a wajen cin abinci wanda ake cewa restaurant, in ci abinci. Na fiya dafa abinci na da kaina in ci. Kuma daga cikin abincin da nake, aah, dafawa da kaina a ciki kaman akwai shinkafa da wake wanda a Hausance muke ce masa garau garau. Sannan kuma, aah, akwai wato pate na doya wanda ni ma na iya dafa shi kuma ana iya haɗa shi da, da wake haka wataran mutum ya dafa ya ci. Sannan akwai abinci na kudu wanda muke amfani da su, aah, kamar irin su, aah, sakwara. Za a ɗauka sakwara sai a yi shi da miyan egusi a ci shi. So wai nan suna ɗaya daga cikin abubuwan da nake so na dafa na ga na ci.

Eh, ai wannan abu ne wanda a ince dole ne da mutane ya kamata su dinga yi domin kare wayarka daga kwayar cuta. Masaman a irin wanda yanzu irin a wazaje kamar da ake cewa cyber security yana da amfani sosai mutum ya ringa kare wayarsa. Akwai irin nambobi na sirri wanda nake amfani da su domin na kare wayana daga a kwayar cuta.

Eh, ah, jakana na kuɗi, ni mafi yawanci launinsa shine, ah, kore. Amma mafi yawanci mutane sun fi amfani da, ah, ko ince mata suna amfani da baƙi ko kuma suna amfani da, ah, ah, launin shuɗi, wasu kuma suna iya amfani da launin, ah, ɗaurawa.

Eh idan na tashi rubutu mafi yawanci ni bana iya buga rubutu na da sauri. Na fiye yin shi da hankali, hankali, da hankali, hankali haka de nake yi. Bana iya hanzari sosai domin idan kace za ka yi hanzari, rubutun ka ba zai yi kyau ba kuma ba za ka iya samun wani ka yi rubutu yadda wani zai fahimce ka ba. To ni mafiyawanci na fiya yin sa da hankali, hankali.

Eh tabbas, ai wannan abu ne wanda kowane ɗan adam koyaushe zai iya yin fata. Don koyaushe ya kamata mutum ya zama yana kan, ah, duk abin da ya sa a gaba ya ga ya yi kokari ya cinya-- ya cimma shi. So wannan abu ne wanda tabbas eh ina yi.

Tabbas ina shan madara. Ai madara abu ne wanda mafi yawancin mutane suna son sa. Mafi akasarin mutane suna son shan madara. Domin madara ne wani abu ne wanda yake dauke da wasu sinadarai masu amfani waɗanda idan ka samu ka sha ko da yinwa ma ba za ka ji ba sosai. To tabbas ni ina shan madara sosai ma kuwa.

Miyan da na fi so shine akwai wani miya wanda a arewacin Najeriya ko kuma in ce a arewa a maso gabas na Najeriya wanda muke amfani da shi, wanda mu muke kiransa da suna a miyan yakowa. Miyan yakowa miya ne wanda ni shi na fisonsa domin akwai abin da muke zubawa. Ana sa masa man shanu. Idan an sa masa man shanu to sai a same shi da miyan biski a da abincin da tuwon biski sai mutum ya samu ya ci. Wannan kuma sannan ana iya sa masa kasusuwa a ciki. Idan an sa masa kasusuwa yana ƙara ma miyan yayi daɗi sosai irin yadda idan mutum yana sha za ka je yana santi da sauransu. So miyan yakowa ne miya ne wanda shi ne a nake so kuma shi ne favorite nawa.

Eh tabbas ina yin aiki bayan lokaci. Bayan misali idan na tashi a wajen aiki, abubuwan da nake yi sune kamar haka. Na farko idan na dawo gida zan ɗauki wayata, a in duba email nawa in gani. Domin in ga ko akwai wani aiki da aka tura mun. Domin mafiyawanci aikin da nake yi shi ne aikin da wanda kana zanne a cikin gida za ka yi shi. Wanda turawa suke ce masa freelancing ko kuma remote job. To ni shi ne aikin da nake yi. To idan na zo a lokacin zan duba in gani ko akwai aikin da ya kamata na yi. In har akwai aikin da ya kamata na yi zan ɗaura ne daga nan misali daga karfe biyar idan na tashi a aiki har zuwa karfe goma ko sha ɗaya, wataran har sha ɗaya da rabi ma zan yi aiki. Domin in samu a in kula da iyalaina da sauran abubuwa.

Mafi yawanci koyon fasaha sabo, ah, ni yana ba ni wahala. Amma akwai wata hanya da nake bi domin in ga na koye sa a hanzarce. Yadda nake yi shine, ina yin abun ne daki-daki, ɗaya bayan ɗaya, bana hanzari sosai ta yadda idan malami ya koyar da ni ina rubutawa ko kuma idan koya nake yi a kafofin sada zumunta to zan rubuta shi ne in ajiye sannan in dinga maimaita shi. Hakan yakan iya taimaka mun in samu in koyi kowane sabon fasaha a hanzarce ba tare da kuma na ɓata lokaci ba.

A'a ai, ko wa ma zai fi son AC, domin AC shine yafi bada sanyi sosai. Amma wataran idan mutum ya kasance baya son sanyi sosai to zai iya amfani da fanka. Ko kuma ya danganta daga yanayin lokuta ne. Idan lokacin zafi ne wani ya fi son ya yi amfani da AC saboda AC ya bada sanyi domin jikinka ya sanyanya ka samu ka yi bacci sosai. Idan kuma lokacin sanyi ne ko kuma ince sanyi wanda lokacin da ba a cika yin shi sosai ba ko kuma ince a lokacin damuna to zaga mutane sun fiye son fanka. Sannan akwai mutane wanda su, su a asali ma a rayuwarsu sun fi son ah, fanka akan AC saboda su suna ganin kaman AC ɗin yana illatarwa. To ya danganta ne kowa da irin yanayin yadda yake so. Amma idan ni ne ka tambaye ni, ni me na fi so to lalle ni zan ce maka gaskiya ni na fiye son AC saboda shine yake ba ma mutum sanyi wanda jikinka ze sanyanya ka samu ka yi bacci yadda ya kamata.

Eh, abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya shine na farko ina amfani da a wajen in samu in daidaita yanayin cin abinci na. Domin idan na ci abinci ina samun haɗa shi da irin kayan itatuwa haka kamar su lemu ko ayaba ko kuma kankana haka. Mafi yawanci na fi iya son kankana. Domin yana samu yasa abincin da ka ci na cikin cikinka ya narke da wuri. So shi yasa ni nake son a nake amfani da irin waɗannan kayan itatuwa din domin kiyaye lafiya na.

Ah launin bangogina ko kuma in ce na bangogin gidanmu, ah shine ah kamar launin wato kore da kuma launin shuɗi an haɗa ne kamar guda biyu, da kore da launin shuɗi. Ta wani ɓangaren kuma za ka ga akwai launi kamar na ah in ce ja amma ja ɗin ba shi da yawa sosai a jikin ah bangon.

Mafi yawancin karshen mako idan ya dawo misali ace ko ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi, a ina fita motsa jiki ne a wannan lokutan. Domin a shine lokacin da ba aiki kuma shine lokacin da mafi yawancin mutane suke zuwa su je su motsa jiki. Akwai wurin da muke kiransa da filin sukuwa, to a wajen ne muke zuwa mu je mu motsa jiki, mu ɗan yi buga kuwa mu buga ƙwallon ƙafa sannan a yi raha a yi wasa a tsakanin juna sai a dawo gida. Wannan shine abin da nake yi mafi yawanci a ƙarshen mako.

Mafi yawancin mu a arewacin Najeriya bamu da irin wannan, a, fasaha dinnan. A wainnan, wainnan fasahoyin mafi yawanci bai zo ta bangaren mu ba. Amma idan mutum yana da shi, yana da shine domin yana da irin hali haka ko kuma wancan mai kuɗi, sune suke da irin wannan daman. Amma mu mafi yawanci irin masu ƙananan ƙarfi basu da daman irin samun wannan, a, kayan fasaha din.

Eh tabbas ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni nake sonsa musamman a cikin abinci. Akwai mutanen da ma suna iya cin shi haka kawai domin lafiyansa. Amma ni na fiya sa shi a abinci. In dai har ni zan dafa abinci, yana wahala ka ga na dafa abinci ban saka tafarnuwa a ciki ba. Tafarnuwa abu ne mai amfani sosai a jikin ɗan adam. Tabbas ina amfani da tafarnuwa.

Eh, ina iya juriya barkono mai yaji, amma idan yai yawa ba kowa ne zai so ba. Mafi yawanci 'yan sanda su ne suke amfani da, ah, wannan barkono mai yaji din musamman idan wani abu ya faru ko na irin, irin tada hargitsi haka a tsakanin mutane ko kuma irin, ah, wani matsaloli na siyasa idan ya tashi sai su ga suna harba wannan barkono mai yaji din. Akwai wayanda suke iya juriya akwai wanda basa iya juriya. Dalilin da ya sa ni nake, nakan iya jure barkono mai yaji shine ni gidanmu yana kusa da wajen ƙwallon ƙafa wato wanda ake ce masa Sport Center. To wannan wajen mafi yawanci idan an yi wasa, in an yi rikici, an yi faɗa to su 'yan sanda idan suka zo suka ga irin abubuwan kamar zai tada fitina da yawa sai su zo su dinga watsa barkono mai yaji. To, mutum muna kanana da muka tashi a anguwan mu din ana watsa wannan abu. Kuma wataran idan su 'yan sanda idan sun zo sun jefa wannan, ah, barkono mai yaji din wataran har yakan iya zuwa ya zo ya faɗa a cikin gidajen mutane a cikin anguwoyi. So da yawa mu ma ya faɗa a cikin gidajenmu. To, abu na ne yau da kullum dole mutum ya zo ya saba da shi. Ina iya jure barkono mai yaji.

Eh, ta yadda nake yin tafana shine ya danganta ne, ko kuma ya danganta da yanayin yadda zan yi wannan abun ne. Domin misali in ce, idan akwai ɗan uwana ko kuma wani abokina kusa da ni, ta yadda zan yi shine za mu kama hannun mu ne ko kuma idan wani abu na raha idan ya faru sai kaga muna tafa hannun mu a tsakankanin mu. Shi ne ta yadda nake yin tafana.

Kunna kendir yanzu ya zama kamar tsohon yayi ne. Da lokacin da mutane ba su da irin wutan lantarki sosai ko kuma in ce ake yawan dauke wutan lantarki sosai, mutane suna amfani da kendir su kunna. Amma saboda mafin yawanci idan kendir ɗin in ya zo ya cinye yakan iya tada gobara, shi ya sa za ga mutane basa amfani da shi. To hakan ya sa gaskiya ni bana amfani da kendr gaskiya a cikin gidaje. Yanzu muna amfani da irin kamar irin lantane haka da sauransu.

A'a, gaskiya ba zan so zama kusa da taga ba. Wannan ba abu ne wanda mutum zai so ya yi ba, saboda wannan yana da hatsari sosai. Aaa, in ba irin waɗan maɗan mutanen da suke kula da su sosai ba, gaskiya ba wanda zai so ya ce zai zamna kusa da taga.

Mafi yawanci idan sakonni zan tura, ni na fi amfani da wato WhatsApp. Wannan shine wanda yake da daɗin tura saƙo ma en uwa, wanda zan ce akasarin mutane suke amfani da shi domin tura sakonninsu. Akwai wasu app wanda ake amfani da su don tura sakonni kamar in ce irin su irin direct message ko kuma da a ce kuma irin wasu kafofin sada zumunta kamar su Facebook ko Instagram haka. Amma mafi yawanci mutane sun fi amfani da WhatsApp saboda ya fi sauƙi ta wajen tura sakonni. Kuma sakonninka zai isa nan take. Duk bukatan da kake so ka tura ma mai shi nan take mai shi zai gani. Ko da a wani ƙasa daban yake, mai shi zai ga wannan sakonninsa nan take.

Mafi yawanci ni nakan fara lokaci, a, a aikina da safe. Misali kaman bayan sallan asuba, indai aikina na freelancing zanyi ko kuma aikin zaune a gida, wato wanda ake tura su ake ce masa remote job. To aya, bayan sallan asubahi nake yi lokacin da gari ya yi shiru, babu surutai da yawa, babu damuwa a kanka da sauransu. Amma kuma idan aiki ne wanda zan tafi, zan je in yi shi a wani ofis haka, to nakan iya tafiya wannan aikin kaman misalin karfe tara ko karfe goma na safe haka. Shine lokacin da nake fara ayyukana.

A'a, ni ba na yin wannan abun. Don mafi yawanci masu yin irin wayannan abun, irin wayanda suke da ciki haka su ne suke yin, ah, hasashi. Amma ni da ke banda jiki sosai gaskiya ba na yi a lokacin barcina. Ina yin barcina a natse kuma ba na iya damun wani na kusa da ni ko kuma hana shi barci.

Lokacin da ni nake so na ranaku shine kamar ranan Juma'a. Wannan rana ne wanda gaskiya ni na fiya sonsa domin rana ne mai tarin albarka a cikinsa. Mutum zai yi wankansa, ya sa kayansa, ya fesa turarensa, ya ɗauki sallayensa, ya taka ya tafi Juma'a, ya je ya zanna, ya saurari huɗuba na Juma'a, ya yi sallah, ya dawo. Babu abinda yake mun farin ciki kamar wannan. So wannan shine rana wanda ni na fi so a rayuwata shine ranar Juma'a.

Ni idan har zan kunna fanka, gaskiya ba na iya kunna fanka in saka shi a namba wanda yake gudu sosai. Na fiyosa shi in sa shi a namba wanda yake daidai, wanda idan na kunna zai ringa tafiya a hankali hankali yadda ba zai dame ni ba kuma yakan iya ba ni iska daidai daidai yadda ba zai cutar da ni ba da sauransu.

Tabbas ina ɗinka tufafi. Ai ina gani sana'a na ne mana hannu ke nan. Ɗinka tufafi wannan sana'a nawa ne mana hannu. Ina ɗinkawa, zan ɗinka kaya, zan ɗinka wando, zan ɗinka riga, riga irin wadda kake so ko da na kaftani ne, a'a ko kuma irin riga ne na irin na kudancin Najeriya ko kuma irin riga dai irin dogo haka ko kuma jamfa ko kuma gari wanda ake ce masa babbar riga. Mutane mafi yawanci manya manyan mutane ne suke sa irin waɗannan kayakin. To ko irin waɗannan duka ina iya ɗinkawa. Duk wani irin kaya da mutane suke so na tufafi dai haka ina iya ɗinkawa.

Eh, tabbas ina shan ruwa mai sanyi. Ruwa mai sanyi ni kamar misali ni in ce a karan kai na haka, idan ruwa har zan sha ma in baya da sanyi ma ni baya ƙosar da ni. To na fi son ruwa mai sanyi. Amma idan ga wasu ne za a iya cewa yana da illa. To amma ni gaskiya ko wane ɗan adam da yanayin a temperature na jikinsa, ni jikina yana da zafi sosai. In ba ruwa mai sanyi na sha ba gaskiya baya ƙosar da ni. Ina son ruwa mai sanyi sosai tabbas.

Eh akwai kukan zakara ina ji sosai da safe musamman idan lokacin da gari ya fara wayewa. Kaman misali ace daga karfe huɗu ko kuma huɗu da rabi na safe idan yayi za ka ringa jin zakaru sun fara kuka da safe. Wanda hakan yana nunawa gari ya fara wayewa kenan. Mu a al'adance al'adar mu na ƙasar Hausa idan aka ce ka ga kaza yana kuka da safe to alama ce na gari ya fara wayewa.

Eh, manufa na wata wata kam ba zan ce ina da shi ko kuma ba ni da shi ba. Wannan abu ne wanda za zan iya cewa gaibu ne, abu ne wanda yake hannun Ubangijinmu. Ubangijinmu shi ne ya kan iya yin abubuwa ni iyaka zan iya yi na rana kamar misali na yau daga yanzu zuwa anjima ko kuma misali idan na yi kokari in yi na sati sati. Amma na wata wata wannan ni ya yi min nisa ba na iya yi.

A'a gaskiya ni bana iya yin iyo amma za ka ga akwai wasu mutane wanda su suna yin shi. Amma idan ni ka tambaye ni a karan kai na ka ce ina yi, gaskiya zan ce bana yi ne domin baya ɗaya daga cikin abubuwan da ni raina yake son sa.

Ba ni da WiFi a gida, amma ina amfani da wayata ta salula na yi am nayiconnecting. Misali, idan zan kunna laptop dina, to ina kunna masa WiFi na wayana ne, amma ba asalin WiFi wanda yake mai zaman kansa ba ne. Na wayana ne nake kunnawa, sai in haɗa da laptop dina in yi duk abin da nake yi da shi. Amma WiFi mai ƙaran kansa a cikin gida, ni bana, ba ni da shi a gida.

Yadda nake inganta aikina shine akwai, ah, wani kundi da ake bayarwa na yadda za ka kammala aiki ko kuma dokoki na aikin wanda a turance ake ce masa guideline. To wannan abun ne shi nake bi. Yana yin yadda wannan dokokin yake a ciki, yadda aka tsara ace kayi aiki kaza, kayi aiki kaza, kayi ga yadda za ka yi aiki kaza, ga yadda za ka tafiyar da aiki kaza. To ni yadda nake bi nayi aikina kenan.

Mafi yawancin app ɗin da nake amfani da su, so da yawa ba su wuce app guda biyu zuwa uku ba. App na farko wanda nake amfani da shi sosai, wanda kusan kowane awa sai na buɗe na ga meye a ciki ko kuma wane saƙo ne ya zo mun shine wato WhatsApp. Domin WhatsApp ana iya amfani da shi a tura sakonni da yawa ma mutane. Kuma akwai labarai da za ka dinga gani wanda yake faruwa ko na ƙasa ko na wani ƙasa ne daban ko kuma dai abu makamancin haka. To application na biyu da nake amfani da shi kuma shine Facebook. Shine wato wajen sada zumunta inda nake zuwa zan ga labarai ko na ƙwallon ƙafa ne ko kuma na irin na namu na cikin gida, irin labarin irin na siyasa ko wani abu ko kuma irin wani abu irin labarai irin na cikin gida haka da dai sauransu. Sannan application na uku da nake amfani da shi shine ina amfani da Discord. Discord ɗin kuma ban cika buɗe shi akai akai ba amma a can ne irin ayyukan mu na freelancing ake posting ko kuma ake sanar da mu akwai aiki to shine zan je in duba in gani shima ko an saka mana aiki in je in yi aiki in ba aiki kuma shi kenan.

Eh, ina da fanka a cikin rufin ɗakina. Ina da fanka, ina da AC duka kuma ko wanne da lokutan da nake kunna su. Kamar yanzu misali ina da wato solar a gida na. Idan akwai wuta nakan iya kunna AC. Idan an ɗauke wuta ina kunna wato fanka na yi amfani da shi. Saboda shi wannan solar na ɗin ba zai iya ɗaukan AC ba. Iya adadin sa ya kan iya tsaya wa a fanka ne. Sannan kuma ya daganta daga yanayin, aa yanayi na rayuwa, yanayi ko kuma in ce na, na lokuta. Komai ko wanne da yadda mutum yake amfani da shi. Amma ina da fanka a cikin ɗakina.

Eh ina ajiye kopin bayanai na. Ina ajiye su a cikin memory na ko kuma ina ajiye su a cikin Google Drive nawa saboda yamun amfani na wani abu a gaba. Wasu kuma ina iya ajiye su ko a email dina. Ya danganta da yanayin yadda nake so na ajiye su. Amma tabbas ina iya ajiye kopin bayanai na.

Eh tabbas muna samun horo a wajen aiki. Ai mafi yawanci kowane ma'aikata ko kuma ma'aikata suna amfani da horo nasu ta yanayi yadda tsarin abubuwan su yake. Amma ni ta wajen aikina sirri ne ba zan iya faɗa ba amma kuma eh tabbas ana bamu horo, horo iri iri ana bayarwa.

Eh nakan iya gabatar da rahoto sannan ya danganta ne akwai kafafin sada zumunta waɗanda mutum idan ya je ya bi zai samu labarai da yawa. To wannan labaran nan idan mutum ya ɗauka kaman kwanaki BBC Hausa sun yi creating wani WhatsApp group ɗin da idan ka samu wani labari ta wajajenku za ka iya ɗauka wa ka tura. In akwai hoto ma za ka ɗauki hoto ka tura. In akwai bidiyo ma za ka iya ɗaukan bidiyo ka tura. To ka ga haka ma yana nuna kaman ɗaukan gabatar da rahoto ne. Eh ina iya gabatar da rahoto.

Tabbas ni ko nake bin ka'idojin aiki. Ai bin ka'idojin aiki shine ingancin aiki. Idan har mutum zai yi aiki ba tare da ya bi ka'idojin aiki ba, to ai aikinsa bata inganta ba ke nan. Tabbas ina bin ka'idojin aiki musamman idan har wannan aikin yana da dokoki ko kuma in ce wanda ake ce masa a turanci guideline. Tabbas mutum zai bisa. Dan idan ba ka bisa ba, ah abokin hulɗanka ko kuma in ce abokin aikinka ba zai karɓi aikinka ba ko kuma zai maida maka da aikinka sannan kuma ba zai biya ka ba. To ina bin ka'idojin aiki sosai.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine riba. Dan duk wani kasuwanci idan za ka yi in har ba za ka samu riba ba to wannan kasuwancin ba ta yi ba kenan. Sannan kuma dama ai ana yin kasuwanci don a samu riba ne. To abu mafi mahimmanci a wajena shine riba.

Eh ina iya tuƙin mota. Mota kowacce iri ne zan iya tukawa. Ko kuma misali babbar mota ne? A'a karamar mota ce? A'a babbar mota ce? Kowanne zan iya tukawa. Hatta babur ma ina iya tukawa. Kawai abun da ba zan iya tukawa ba shine jirgin sama. Shidinma idan har aka nuna mun aka ce mun ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi ko kuma akaini makarantar sa, ace in je in koya, zan yi sa. Zan iya tuka shi shi ma.

Ni gaskiya ba na iya ƙidaya kayayyakina. Mafi yawanci kayayyakina ni ban san adadin su ba ma. Kawai dai ina nan ina ganin su. Ranar da nayi wanka zan saka kaya, zan zo in duba in ga wane kaya ne da ce in saka da wane hula ne da ce in saka, wane takalmi ne da ce in saka. Haka na ke yi amma in ƙidaya su in ga su nawa ne kuma in san adadin su, gaskiya ni ba na yi.

Eh, waƙa a cikin zuciya nakan iya yi. A lokutan da nake yin su kuma shine lokacin da nake zanne ni kaɗai babu abin da nake yi, na yi shiru ko nakan iya tuna wani abu. A wannan lokutan ne nake yin waƙa a cikin zuciya na. Kuma waƙan da nake mafiyawanci nake iya rera wa shine waƙa tamu ta Hausa na Arewacin Nijeriya. Ban cika yin waƙoƙi na Turawa ba domin ni ba san waƙan Turanci nake yi ba. Na fi son waƙa namu na Hausa na gida.

Yadda nake aje takardun aiki shine idan muka akwai wani waje wanda aka kuma ce wani, a wasu wani wurin jerin takardu ne wanda a kafintance ake ce masa irin kamar lab lab haka. To a wannan wajen ne muke jera takardunmu idan domin muyi amfani da su.

Ni a sati sau ɗaya nake zuwa kasuwa kuma shine ranar Alhamis. Ranar Alhamis ɗin kuma domin shine ranar cin wannan kasuwan kuma mafi yawanci a wannan ranan akan iya kawo, wasu kayayyaki daban daban, daban daban daban. Mutane su kan iya kawo kaya daga karkara zuwa birni to kuma zaka iya samun kaya da sauki a wannan lokacin. Shi yasa na zaɓi wannan lokacin nake zuwa kasuwa domin na yi sayayyana. Na kayan abinci ko na yau, ana bin yau da kullum.

Ni a gaskiya ko a rana bai wuce in kalli madubi sau ɗaya ba. Sau ɗayan ma shine lokacin da nayi wanka, na saka kayana, zan fita ko kuma in saka hulana to wannan a wannan lokacin ne zan kalli madubi domin na saita wannan a hulana ɗin. Amma ba haka ba, ni bai wuce in kalli madubi sau ɗaya a rana ba. Amma idan mace ce, mace kan za ta iya kallon madubi sau ko goma ko sau ashirin ma a rana.

Ni mai da nake amfani da shi man shafawa wanda ake kiransa Vaseline, na fi amfani da shi. Ni ba na amfani da mai wanda yake lotion, saboda shi mafiyawanci baya iya zama a jiki. Da zaran ka shafa ka fita za ka ga jikinka ya yi fari musamman a lokacin sanyi. Amma idan shi Vaseline ɗin yana da kauri, in ka shafa a jikinka za ka yi yini baka ƙara shafa mai ba.

Mafi yawanci so biyu nake share gida. Idan a lokacin da nake gida ne, kamar misali ranar Asabar ko Lahadi, na kan iya sharewa kaman so uku haka. Da safe idan na tashi zan share, da yamma idan na dawo zan share. In kuma lokacin da nake gida ne, rana idan ya yi zan fita zan ƙara sharewa.

Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin da ake yin sanyi. Domin lokacin sanyi shine zai baka damar da zaka samu kayi bacci sosai hankalinka a kwance babu wata hayaniya da sauransu. Shine iya lokacin da ni na fi so.

A gaskiya ni ban cika damuwa da na ɗaura agogo a hannuna ba. Domin agogo yana ɗaya daga cikin, ah, kayakin ado wanda mafi yawancin maza suna amfani da shi. Amma ni a karan kaina ni ban cika damuwa da agogo ba. Lokacin da nake ɗan ƙarami yaro ina amfani da s-agogo domin duba lokuta amma ba wai don, ah, kayan ado ba. Amma tun da na girma sai na ji ni in riƙe agogo ko kuma in ɗaura agogo a hannuna ba abu ne wanda na damu da shi ba.

Yadda nake magance damuwa a wajen aiki shine ta yadda nake mayar da hankalina zuwa kan abin da nake yi ba tare da na, na, damu kaina da wasu surutai da yake faruwa a gefena ko kuma a wani bangarena ba.

Eh, a yanzu haka akwai wata yare da nake koya wanda ake ce masa Shuwa Arab. Shuwa Arab wani yare ne wanda suke masu suke kusa da Maiduguri, wani wani bangare haka wanda mutane sukan iya jin shi sosai. Sannan kuma ita yaren mutane ne wanda suke da karama da mutunci da kuma kuma yadda aka ba su daraja a wuraren.

Abin da nake tunawa lokacin da nake yaro shine, a, zan iya tuna lokacin ina ƙarami ni da baba na idan yana kai ni makaranta a kan titi akwai, a, wani mahaukaci wanda koyaushe shi ba shi da wani abin da yake yi sai karatu. Sai abin yana bani mamaki kullum idan muna wucewa ina tambayan baba na sai in ce masa ni wannan mutumin me yake yi? Sai ya ce mun karatu yake yi. Kuma sai ya ce mun mutumin ya samu taɓin hankali ne. To wannan, akwai karatun da yake yi wannan karatun nan ni bana manta wa da wannan karatun da yake yi din. Sai yadda in na zo gida, wutar nan sai yadda nima ina maimaita wa wannan abu ne wanda ba zan manta ba.

Abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka ni a ganina shine, ah, rike amana. Idan har a tsakanin junanku da kai da abokinka akwai amana, to lalle zamantakewanku zai ɗore sosai ta yadda ba za ku samu matsala ba. Ko da ace kun samu matsala a tsakaninku, yakan iya yiwuwa ku shawo kan matsalolinku ba tare da wasu sun ji ku ba. To amana yana ɗaya daga cikin abun da yake, ah, da mahimmanci a cikin abokantaka.

Mafi yawanci ma yanzu, a, biyan kuɗi da nake yi ta waya na nake biya. Akwai a, kamfanoni na bankuna wanda nake da su a waya na. Kaman irin na su a Opay, irin Opay wallet din nan, ko kuma PalmPay ko kuma Moniepoint. Duk waɗannan wurare ne da nake biyan kuɗaɗe ta waya na.

Mafi yawanci kyaututtuka da ni nake bayarwa shine kyauta ta kuɗi, saboda kuɗi yana da muhimmanci a rayuwar mutum. Domin idan babu kuɗi, mutum ba zai iya yin rayuwa ba. A kuɗi ne mutum zai sayi abubuwan da yake so na yau da kullum. Haka zalika idan wani ya ba ni kuɗi, ni ma ina so saboda ta kuɗi shine zan yi. Dalilin da ya sa nake ba da kuɗi a kyauta shine domin in ba ma mai shi daman sayen abin da yake so. Wani idan ka ba shi kuɗi zai ce zai sayi kayan sakawa ne ko tufafi na sakawa a jiki. Wani kuma idan ka ba shi kuɗi zai je ya sayi abinci. To idan misali a ce ni zan ɗauki tufafi in ba wa wanda yake da bukata na cin abinci, ka ga ai haka bai dace ba. To shine dalilin da ya sa ni nake ganin cewa idan har zan bayar da kyauta, in bayar da farin kuɗi. Wannan kuɗin da shi in yana so, in zai ishe shi ya je ya sayi abinci ya ci ko kuma ya je ya sayi wani tufafinsa ko ya sayi wani abin sa wanda yake so na yau da kullum.

Abun da nake son canzawa a wajen aiki shine, ma'abota aiki wanda muke tare da su, su kasance masu riƙon amana a tsakankaninmu. Sannan ya kasance mu masu son junanmu ne. Kada ya kasance muna da hassada a tsakaninmu da mu da ƴan'uwanmu a wajen aiki. Domin idan har akwai waɗannan abubuwan, lalle aikinmu zai yi daɗi kuma kowa zai ji daɗin aikinsa kuma za a yi abin da ya dace a wajen aiki.

Ya danganta yanayin yadda aiki a ranar ya zo. Kaman misali ni ɓangaren lissafi ne nake, misali wanda ake ce masa a turanci accounting. So mafi yawanci accounting department suna nan ne aikinsu mafi yawanci a kusan ƙarshen wata ne ake yi. To idan a ƙarshen aiki ne, nakan iya karɓar kira da yawa. Idan kuma a farkon wata ne, nakan iya samun akasarin haka.

Ta yanda nake danganta, danganta, nake gina dangantaka na kasuwanci shine ta yanayin rikon amana. Amana yana da muhimmanci a kasuwanci. Idan mutum yana da amana zai iya yin hulɗa da mutane da yawa kuma in sha Allahu zai iya cimma burikansa na rayuwa.

Ba na iya yanke shawara a wajen aiki ni kaɗai har sai na tuntuɓi mai gidana wanda yake sama da ni. Amma idan ya kasance aiki ne ta ɓangarena ta yadda ni kaɗai ake so na yanke shawara, shi ne nakan amfani da wato dokoki na kamfaninmu domin in zartar da shawara na aikina.

Ta yadda nake jurewa zafi shine ta wajen yawan shan ruwa mai sanyi. Yawan shan ruwa mai sanyi yakan sa mutum jikin mutum ya yi sanyi ta yadda har ya iya jure zafi ba tare da ya illata shi ko ya masa wani, a wani abu wanda zai cutar da shi ba.

A cikin wasanni, wasan da ni na fi so shine wasa na ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo hankalin samari a duniya baki ɗaya, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo, ah, raha a tsakankanin juna, a yi wasa, a yi dariya, a taɓa wannan ka taɓa wancen a tsakani. Shi ya sa na zaɓi wasan ƙwallon ƙafa a matsayin abin da na fi so.

Gaskiya a gaskiya bana yin kuka a lokacin yankan albasa. Ba kuka nake yi ba amma kawai dai sai dai kaga, hawaye yana kwarara a cikin idanuwana. Amma ba kuka nake yi ba saboda sansan zafin albasa ɗin yakan iya kawo, kwararan hawaye a cikin idanuwan mutum.

Ya danganta daga yanayin abincin da zan ci ne. Kaman idan misali wannan abincin da zan ci ɗin abinci ne namu na gargajiya na gida kaman irin su tuwo, to irin waɗannan mutum ba zai iya ci da cokali ba. Dole ne mutum ya wanke hannunsa, ka zanna ka ci da hannu. Amma idan misali idan shinkafa ne zan ci, na fiya so in ci shi da cokali.

Abin sha da ni na fi so mafiyawanci a irin abubuwan mu na gargajiya wanda ake ce masa zoɓo roɗo. Wannan zoɓo roɗo dinnan idan ya samu haɗi da citta da kayan kamshi gaba ɗaya yana ina son sa sosai. A sa masa kankara, yayi sanyi dinnan ni shi na fi so na sha.

A asali idan mutum ya tashi da safe ya fi samun kuzari amma sai dai kuma kowa da irin yanayin yadda Allah ya masa halitta. Ni a karan kaina na fi samun ku za'ari a lokacin da nake da safe domin ina motsa jiki da safe yawanci bayan sallan asubahi.

A gaskiya hayaniya abu ne wanda yake, a ɗauke min hankali na, wanda ni kwata a kwata kwata ba na son shi. Ita hayaniya abu ne wanda bai dace ba, abu ne wanda yakan iya sa mutum ya fita a cikin hayyacinsa. Wani ma har yakan iya sa shi ya yi hauka. A gaskiya hayaniya ni ba son shi na ke yi ba kuma ba na jin daɗin sa.

A yawanci lokacin da nake farkawa shine kaman misali ƙarfe uku na safe. Shine lokacin da nake farkawa a bacci. To idan na farka wannan lokacin zan yi ibaduna na cikin dare kafin sallan asubahi ta yi. Zan yi lazimi, zan yi wasu abubuwa da sauransu.

Kayayyakin aikin da muke amfani da su ya danganta daga yanayin wajen aiki ne, kamar misali a ce idan mutum ɗinki yake yi kayayyakin aikin da yake amfani da su kamar shi ne kamar su zare, kamar su allura, kamar su a irin a almakashi da dai sauransu.

Kalmar sirri wani abu ne wanda yake da mahimmanci a rayuwa. Akwai wani kalmar Hausa da, da, ah, habaicin Hausa da yake cewa "Ba ayi ciki don cin tuwo kawai ba." Wannan hakan na nuna cewa ana yin ciki domin rike sirri. Yadda nake rike sirrina shine idan na ji abu bana ga yawa mutane. Ina rikewa a cikin cikina kamar yadda wannan kalmar Hausan ta yi amfani.

A yawanci ta yadda na ke taimakawa mutane shine ta hanyan ba su gudumawa. Gudumawa kuma ya danganta. Akwai gudumawa na kuɗi, akwai gudumawa na shawarwari, sannan kuma akwai gudumawa na irin, a, tufafi haka. Ya danganta da ga yanayin yadda kowaye zan iya ba shi gudumawa na.

Maƙwabtaka ko a addinin Musulunci wani abu ne wanda yake da mahimmanci. Kaman misali ace ko da hadisin manzon mu manzon tsira annabi Muhammad SAW. Akwai hadisin da yake cewa muddin kai za ka ci abinci cikinka ya ƙoshi maƙwabcinka ya kasance ya kwana da yunwa to tabbas lallai kai wannan mutumin ba ka cika ba. To hakan yana nuna cewa mahimmancin maƙwabtaka kuma mafi yawanci mu maƙwabtan mu a arewacin Najeriya muna iya bakin ƙoƙarin mu domin addinin mu ya koyar da mu mu zanna da maƙwabtan mu lafiya, mu so junan mu, mu yi abubuwa da yawa. Idan har ka ci amanar maƙwabcinka to lallai kai ma amana zai cika. Muna riƙe maƙwabtaka da daraja, da mutunci, da ƙima a tsakankanin mu.

A duk lokacin da aka biya albashi, mutum yakan iya samun wani nishaɗi wanda bai taɓa jin irinsa ba. Domin babu abin da ya kai ace mutum ya samu kuɗi, kuɗi ma irin na albashi. Za ka biya bukatunka, za ka biya basussukanka, za ka sayi kayayyakin abinci, za ka yi rayuwan ka a cikin walwala da farin ciki. Lalle albashi yana faranta min raina kuma a duk lokacin da na ji sa, nakan samu wani natsuwa na jin daɗi na musamman.

Eh tabbas ina zama a kan gwiwa kuma ya danganta daga yanayin lokacin da ya dace na yi wannan zama na kan gwiwa ɗin. Saboda akwai wasu mutane ba su da isasshen lafiya da za su iya zama a gwiwa ta yadda ko da ace misali za ka ba su kuɗi ba za su iya irin wannan zaman ba. Amma ni ina iya yin irin waɗannan zaman.

Wajen aikin mu waje ne wanda yake da tsabta sosai. Ta yadda akwai mutane kamfanonin mu sun ɗauke su a aiki. Ko wane lokaci da safe idan sun zo sukan iya share wajen mu sannan kuma su gyaggyara ma mutane a wurin zaman su, su wuri irin banɗaki da sauransu duka zasu tsabtace wannan wuraren. Wurin aikin mu a tsabtace yake sannan kuma akwai daɗin yin aiki.

Eh nakan iya raba ayuka ga wasu idan ya kasance aikin yayi min yawa ko kuma idan ya kasance aikin yana bukatan wasu ma suyi wannan aikin. Amma idan aiki ne wanda ni karan kaina zan iya yi, na yi wannan aikin na cimma buri na ni kaɗai, na fi so na yi shi ni kaɗai. Amma idan ya fi ƙarfina ta yadda ni ba zan iya gama shi a karan kaina ba, to lalle ina iya raba ma wasu mutane.

Eh, ina sauraron rediyo. Kusan kullum ma sai na saurari rediyo. Kaman misali a yan inda nake yanzu ana iya yin labaru da safe karfe bakwai sannan kuma ana iya yin wani kuma karfe biyar kuma ana yin shi ne da yaruka guda uku. Ana yin shi da turanci, ana yin shi da Hausa sannan ana zuwa a zo a yi shi da Kanuri. Wataramma akwai wani yare da za a zo a yi na wasu irin ƙananan yaruka waɗanda ba su da mahimmanci sosai domin a ƙara wa mutanensu ƙwarin gwiwa kaman misali irinsu, ah, margi, kaman irinsu babir, kaman irinsu shuwa Arab, kaman irinsu, ah, gizmawa da sauran su.

Mafi yawanci ta yadda muke haɗuwa da abokan ciniki ya danganta ne. Idan abokin cinikina yana nesa, mukan iya yin haɗuwa da shi ta wato WhatsApp Call ko kuma WhatsApp, ah, Video, ta nan muke haɗuwa da su. Idan abokan cinikaina kuma irin waɗanda suke kusa da ni ne, wasu sukan iya kirana su zo su same ni a ofishina, wasu kuma sukan iya ce mun in kawo musu kayansu waje kaza.

A zahiri haka ni bani da wani, ah, kati na kasuwanci. Amma akwai wasu mutane waɗanda suke da katika na kasuwanci. To kowa dai ya danganta daga yanayin yadda yake tafiyar da shi. Amma idan ni ka tambaye ni a karan kaina ina da katin kasuwanci, zan ce bani da katin kasuwanci.

Mafi yawanci kiɗa da ni nake yawan son ji shine kiɗa namu na Hausawa. Kaman misali akwai irin sabbin mawaƙa wanda muke da su, irin su a Nura M Inuwa, irin su Sadiq Saleh, irin su a Umar M Sharif da sauransu. Idan aka zo ta ɓangaren a waƙoƙin irin na siyasa kuma zan ce na fiye son inji waƙan Rara ko kuma waƙan a Fati Niger.

Ni a karan kai na a kala ina da takalma kamar misalin a ce sun kai goma. A ciki akwai launuka iri iri, amma launukan da suka fi yawa a cikin takalma na shine baki. Baki kuma dalilin da ya sa nake da su da yawa shi yakan iya hawa kan kaya da yawa. Misali idan zaka sa farin kaya zaka iya sa shi da bakin takalmi, zaka iya sa koren kaya zaka sa shi da bakin takalmi. Dadai sauransu haka.

Ya danganta daga yanayin, a yadda yake ne. Kaga misali idan a ƙarshen wata muke nakan iya duba sakonni a wayana cikin kusan, a mintina mintina amma kuma idan a farkon wata muke da ke bana tsammanin sakonni da yawa bana duba, a sakonni akai akai.

Ta yadda nake kawowa a gidanmu shine ta hanyar a nemowa. Idan na nemo a kasuwanci ko kuma a buge buge na, zan yi in kawo shi a gidanmu. To kowa dai da yadda yanayin, yadda Allah ya tsara mai rayuwar sa.

Mafi yawanci inda ni nake son ziyarta shine, ah, ƙasa mai sarki wato Saudi Arabia. Shine waje wanda ni a koyaushe na fi so in ziyarta. Dalilin da ya sa nake son in ziyarci wannan wajen, waje ne wanda yake da mahimmanci ni a rayuwata. A matsayina na musulmi, a matsayina na ɗan adam kuma ɗan arewa, na fi so in ziyarci Saudi Arabia domin in je in bauta wa Allah, in ziyarci, ah, raudan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama sannan in yi sallah a masallacin sa na harami, sannan in wuce masallacin Manzon Allah a Madina in yi sallah. Babu wajen da nake so in ziyarta kamar waɗannan wuraren.

Mu a al'adance ta yadda muke karɓan bako, shine ta hanyan mu kawo masa abinci masu ƙayatarwa, sannan mu bashi masauki mai kyau, sannan kuma mu kula da shi mu sake masa fuska. Domin Hausawa suna cewa shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma.

Ya danganta daga yanayin yadda wajen da zan je. A cikin gida idan misali ace a cikin ɗaki muke, ba mu amfani da takalmi. Muna cire takalman mu a waje ko a bakin ƙofa sai mu shiga cikin gida. Amma kuma idan misali mutum zai tafi banɗaki ne, ka ga waje ne da yake bukatan mutum ya tafi da takalmi a ƙafan sa. Domin banɗaki waje ne wanda akwai najasa da yawa, to kar mutum ya ɗauko datti ko me makamancin haka.

Eh wayata tana daidaita hasken ta da karan kanta wato na saita ta a auto brightness kenan a turance. Eh tabbas wayana tana daidaita hasken ta da karan kanta ba tare da ni na taɓa ta ba. Idan misali ina rana hasken ta za ta ƙaru da kanta. Idan misali ina duhu hasken ta za ta ragu da kanta.

Ita sarƙaƙƙe gida wani abu ne wanda yake da mahimmanci mu a arewacin Najeriya. Domin, ah, ita tsabta abu ne wanda ko a addinin musulunci yana da mahimmanci sosai. Ni yadda nake tsabtace wajena kaman misali a rana ina iya goge wajena, wato ma na in yi mofin nasa da safe da kuma da yamma. Sannan kuma idan bana nan, iyalaina su ma suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su share wajen, ko kuma su yi mofin nashi.

Ya danganta daga yanayin mataki na karatu da nake da shi a wannan lokacin. Kaman misali ace lokacin da ni nake secondary school ne babu malama wacce na fi so kamar malamar Islamic Religious Knowledge wato IRK kenan da ake kiransa. Amma idan kuma aka zo ta bangare lokacin da nake jami'a wato university, na fi son a wato course na course accounting domin malamin yana da raha sosai, yana wasa, zai ba ku labarai, abubuwa masu ƙayatarwa zai gaggaya muku. Shi ya sa nake son wannan malamin.

A gaskiya mafi yawanci ni bani da sa hannu a cikin sakonni da ƙungiyarmu ko kuma wajen aikinmu ko kuma dai wani waje da nake da alaƙa da shi suke turawa. Domin duk wani abin da ya shafi irin wayen nan sakonnin nan ni ban cika sa son sa kaina ba.

Eh nakan iya kulle ƙofa kullum amma ya danganta daga yanayi ne, kaman misali idan da safe ne mafi yawanci ƙofa na a buɗe ne, da yamma ma ƙofa na a buɗe ne amma idan dare yayi zan kwanta bana son wani ya zo ya dame ni nakan iya kulle dakina.

Ta yadda nake kare kaina, a, daga sauro shine akwai hanyoyi guda biyu da nake amfani da su. Na farko shine ta wajen fesa magani na sauro. Akwai maganin sauro na fesawa sannan kuma akwai maganin sauro na kunnawa. Mafi yawanci shi na kunnawa ɗin yakan sa mutane mura. Shi ya sa ni bana amfani da shi. Ni na fi amfani da na fesawa ɗin. Na fesawan kuma, zan fesa a ɗakina ne kamar misali saura awa ɗaya na zo na kwanta. In na fesa ɗakina, in kulle ɗakin sai in fita in je in ɗanyi wasu harƙalla na a waje. Idan misali awa ɗaya ko awa biyu ko awa ɗaya da rabi haka idan yayi sai in zo in shiga in kwanta. Hanya na biyu kuma shine idan lokacin zafi ne, zan kwanta Kaga lokacin zafi mafi yawancin mutane basa kwanciya a cikin ɗaki. Mafi yawancin mutane suna kwanciya ne a waje. To ina da gidan sauro wanda a turance ake ce masa net. Shine nake zuwa in zo in kafa a waje sai in shiga da kayakin shimfiɗa na sai in kwanta a ciki. Wannan shine hanyar da nake bi domin na kare kaina a sauro.

Burina a aiki shine in zan in kai wani matsayi wanda zan zama ni ne nake jagorantar wannan kungiya namu. Domin in kula da mutane, in yi aiki yadda ya dace, in ba wa mutane kariya domin kuma, a kuma in ga na cimma burirruka na kamfaninmu.

Mafi yawanci da safe bana son na ci abinci mai nauyi. Kaman misali idan da safe ne, na fiya son in samu koko da ƙosai in sha. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da nake so. Wataran kuma nakan iya shan shayi da buredi. Idan da hali, in ɗan ƙara ɗan ƙwaina haka sai in ci. Amma idan misali da yamma ne kuma fa, da yamma na fiye son in ci tuwo inga na ƙoshi.

Ah a gaskiya ni ban iya busa saki ba gaskiya. Mafi yawanci wannan abin zan ga mutane suna iya yi, su ɗan sa hannunsu guda biyu a bakinsu sai suka sum, a sun busa. Ko wa dai da yadda yake amma a gaskiya ni ban iya wannan abin ba.

Ta yadda na nake gaishe da mutane ya danganta daga yanayi ne. Kama misali idan da safe ne, nakan iya cewa mutane ina kwana ko ina kwanan ku. Idan kuma da rana ne, nakan iya cewa a barkan ku da rana. Idan kuma da yamma ne kuma nakan iya cewa a barka da yamma. Idan da daddare ne kuma barka da dare. Ya danganta dai daga yanayin yadda mutum a yake.

A kayayyakin ɗaki, abubuwan da nake so shine kaman a wardrobe. Wato wardrobe shine inda mutane sukan sa kayayyakinsu su jera a ciki. Za ka ga wani ɓangare za ka iya ajiye kaya mai datti, wani ɓangare kayan ka mai kyau, wani ɓangare turarenka, wani ɓangare a wasu ko irin agogon ka na hannu da dai sauransu.

A wajen aikin da ni nake a gaskiya mu ba ma sa wata yunifom sai dai kowa zai kan iya sa kayan gida haka ya dawo. Amma sai dai akwai ranaku waɗanda ya dace mutum ya saka wasu kaya kaza. Kaman misali ace idan ranar Litinin ne, wato ranar Monday an fi so mutum ya sa corporate dressing. Kaman misali ace mutum ya sa riga da hula irin namu na Arewa ko kuma ya sa suit ya sa necktie sai ya zo aiki da kuma ranar Juma'a haka. To amma babu wani takamammen yunifom da muke sawa a wajen aikin mu.

Tabbas ina cin salati sosai amma gaskiya salati din yafi so ya kasance zama an wanke shi sosai da ruwan gishiri domin yakan iya jawo wa mutum matsala idan ba a wanke shi sosai ba. Ina cin salati sosai. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so ma. Musamman idan misali zan ci shinkafa, na fi so in ci shinkafan ya zama akwai salat a kai.

Eh nakan iya sanya bel amma ya danganta daga yanayin, ah, wando da zan saka. Misali idan wando na riga namu na gargajiya ne, wannan baya bukatan in sanya bel. Amma idan misali zan saka wando ne wato irin wanda ake amfani da shi na irin, ah, wandon, ah, turawa mulkin mallaka wato kamar irin su jeans ko cunos wannan yana bukatan bel domin ado. Ko kuma idan zan saka wandon suit shi ma yana bukatan in saka bel.

Ruwan rijiya mafi yawanci mutanen karkara su suke amfani da shi. Amma ni da yanzu da nake cikin birni, mu ba ruwan rijiya muke amfani da shi ba. Muna amfani da ruwan pampo ne. Famfam kuma gwamnatocin mu sun sassaƙa wa mutane a kowane gidaje. Mafi yawanci gidaje a cikin birni idan kaje akwai famfam. Wasu kuma suna amfani da bohol da aka tottona. Rijiyoyi a cikin gari din yana wahala.

Eh tabbas ina karatu kafin in kwanta. Kaman misali a addinin musulunci mu ya koyar da mu cewa kafin mutum ya kwanta yakan iya karanta Falaki da Nasi ko kuma da Kulhuwallahu duka uku gaba ɗaya. Kakan iya tofawa a hannunka ka shafe jikinka. Yakan kakan iya karanta a Suratul Mulk kafin ka kwanta. Duk waɗannan muna iya yi kafin mu kwanta.

Tufafin da mafi yawanci ne na fi so a nawa ra'ayi shine irin tufafi namu na arewa waɗanda mu muke sanyawa a jiki. Misali akwai, ah, riga da wando da hula da ake sawa wanda ake kiransa dogon riga. Sannan akwai jampa wanda shi iya daga karkashin gwiwa ya tsaya. Sannan akwai babbar riga waɗanda mafi yawancin mutane masu daraja su suke sawa. Kaman misali mutum wanda shekarunsa ya tafi ko kuma irin mutum wanda yana da sarauta ko kuma irin mutum wanda yana son girma duk shi suke saka to ya danganta daga wannan.